Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Me nake yi lokacin da ruwa yake zuwa, in ruwa na zuwa kan na ɗauka lema sai na yi yawo da shi ko kuma in zan je aiki, nan ba nan zan je aiki ba kuma zan sa in ɗauka roba, na ajiye shi a waje in tare ruwa don na son shan ruwan sama.

Kana cin manufan talace talace? Mene kuma manufan talace talace ni ban san mene manufan talace bafa amma indai abu mai kyau ne kam dai ina ciki amma in ba abinda ba kyau ba kuma to ni ban san abunda kana faɗe ba kam mai manufan talace talace to ni dai bana cin manufan talace.

Kana fin so zama a birni ko a ƙauye? To birni dai birni tana da technology, tana da abubuwan amfanin kwamfuta haka nan. Amma ƙauye kuma tana da abinci kuma akwai iska mai daɗi saboda haka ban son ina na fi, ina na ke fin so kam.

Yaushe kake cin abincin rana? Abincin rana, ina ci kaman ƙarfe, ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu haka na, lokacin ne nake cin abincin rana. Sai na yamma ina cin ƙarfe huɗu ko ƙarfe shida haka nan, lokacin nake cin abincin yamma kenan.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki lokacin da nake karɓar kira a aiki kam bana iya ƙirgawa saboda aiki na ma yawanci mafi yawa mafi yawa aikin kira kira ne a mutane suna kira ko ka yi maka kira saboda aikin kasuwanci ne. Toh bazan iya ƙirgawa lokacin da nake karɓar kira a aiki.